Menene kake son canzawa a wurin aiki? Ina son canza kayan aiki, kamar takalmin aiki, rigar aiki da kuma safa aiki, har da wandon aiki. Sannan ina son canza inches ɗin da nake amfani da ita. Akwai karankin ba, akwai, akwai pipe, akwai saw blade, wanda duk muke amfani da su. In da son samu ne, ina so na ga nayi ƙoƙari na canza su. In har hakan za ta samu, to zan yi farin ciki. Saboda nawa wanda nake amfani da su sun tsufa. Kuma duk kayan da ya tsufa, za ka ga ba ka jin daɗin amfani da shi. Saboda kana so ka inganta aikinka, kana so aikinka ya zama na zamani, kana so ya yi ma sauri, to dole sai ka samu sababbin kayan aiki. Shiyasa nake so na canza kayan aikin da nake amfani da shi su koma sababbi.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Launin tawada da nake amfani da shi kala biyu ne. Ina amfani da baƙi sannan ina amfani da bulu. To su ne kalolin tawada da nake amfani da shi. Saboda wajen rubuce-rubuce ina amfani da baƙi sannan idan rubutun da ya dangance wanda za a kai ma wani kamfani ne ko kuma cike tela ko kuma menene dai ga sauran shi, shine nake amfani da bulu. Shi kuma baƙi irin na rubuce-rubuce na dai wanda zan ajiye wanda ya dangance ni ne to da ina amfani da baƙi. Irin tawada da nake amfani da ita ke nan. Amma idan na je irin banki, makaranta da sauran waje-je ko zan ba da estimate din aiki to zan yi amfani da bulu ne saboda shi aka fi amfani da shi. Kala biyun nan su ne wanda na fi amfani da su.

Kana musafaha da mutane? Idan na gane tambayar, yana nufin cewa kaman kana musabaha da mutane maana gaisawa da mutane, kuyi hannu da hannu. Eh, nakan yi sosai ma. Nakan yi musabaha da mutane. Saboda idan ka tashi ka je ka tarar da mutane, ka yi musu sallama, za ka miƙa musanu duk ku bi ku gaisa. In ka je kasuwa, in ka je wajen aiki ma, ka tar da mutane, za ka yi musu sallama, kuyi musabaha. Abin da ake yi kenan, abin da ya kamata kenan daman. Shi yasa ni ma bana fita daga irin wannan sahon. Idan na gaisar da mutum, to zan mai musabaha, za mu gaisa sosai. Shi ne, ina musabaha da mutane musamman wanda suke zaune. Amma ko a hanya ma na ga mutum muna tafiya, yanzu za mu gaisa, to za mu yi musabaha mu gaisa da shi. Muna musabaha sosai da mutane.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullum nake shan magani ba. Shan magani sai idan banda lafiya shine nake amfani da magani. Amma kullum ya zaai naje nai ta ɗaukan magani da a ce ni da ba wata rashin lafiya gare ni ba, ni lafiya takalau. Bana amfani da magani sai idan ban da lafiya. Shi yasa ba kullum nake amfani da magani ba. Idan ka ga na yi amfani da magani, to lokacin ba na jin daɗi ne na ina da wani rashin lafiya shine nake amfani da magani. Amma idan ba haka ba, to bana amfani da wani magani kullum. Shine shan magani kullum ai lalura ne, sai mai yadda yake da lalura tukuna zai riƙa shan magani. Kuma a ƙa'ida ma ai ba kullum kullum ya kamata a ce ka sha magani ba. Akwai lokacin da ya kamata a ce ka ɗaga ƙafa na shan magani.

Sau nawa kuke yin taro a mako? To taro mu kan yi shi wani sa'in so ɗaya. Wani sa'in ma ba ma yin taro a mako har sai wata. Wani sa'in ma mu kan kai wata biyu, wata uku ba mu yi taro ba. Amma da dare da abubuwa suke ɗan cunkushe, to mu kan yin taro duk mako so ɗaya. Amma yanzu wani sa'in ma muyi mako so ɗaya, wani sa'in ma sai muka yi wata, wani sa'in har wata biyu, wata uku muna kaiwa ba mu yi taro ba. Saboda idan ka ga mun yi taro, to akwai wani muhimmin abu ake so a tattauna. Shine zakin kira mutane su zo. Amma in ba haka ba, ma wani taro da muke yi, sai lokacin da muke buƙatan wani abu a hannun mutane wanda za su taimaka da shi wajen bada shawara ko kuma ƙarfi to shine muke yin taro.

A ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana ne a waje guda biyu. Ina ajiyewa a cikin gallery sannan ina ajiyewa a my picture. Amma fi yawancin hotunan da nake ajiyewa, irin hotunan biki, hotunan aiki to irin hotunan da nake ajiyewa kenan. Amma bayan su, ba wani wajen da nake ajiye hotuna a waya. Guda biyu ne kawai amma ina ajiyewa ne ma akan waya gaba ɗaya. Dan ba ni ma da memory akan waya. Ban da wani memory na daban wanda na saya domin ajiye wani abu musamman hotuna. Amma kan wayar da take a hannuna, a kanta nake ajiye hotuna.

Kuna da wifi a gida? A'a, ba mu da wifi a gida saboda ba ma amfani da shi. Muna siyan data ne dai mu yi ta amfani da shi. Yanzu ma haka data na siya nake amfani da ita a wannan. Wifi na ba ma amfani da ita a nan wajajen saboda ita sai wajen masu kuɗi don kuma nan madaidaitan talakawa ne. Kuma gwamnati ya kamata a ce ta sa amma ita ba ta sa ba. Don ba ta sa wa, ba a yi amfani da shi a nan wajajen mu gaba ɗaya.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, nakan ajiye saboda idan ka ba da estimate dole kaima za ka rubuta wani ka ajiye a wajenka. Saboda duk bayanin da ka ba da, to yana da kyau ace kaima akwai wani a wajenka. Shi ya sa muke a, muke kwafin bayanan da muka yi mu ajiye. Saboda in wani lokaci a, irin abu ya taso haka, ko da ace wancan ya manta da wani lissafi, ko kuma wani abu, to wanda yake kwafi na wajenka, to shi za ka ɗauko sai a bi, sai a gano inda abun yake, sai a gano ya ainihin maganar take. To idan ba ka ajiye irin wannan kwafi ɗin, to ka ga abun zai zo ya shalance, shashence kuma ƙarshe ba za a gano bakin zaren ba. Shi ya sa muke ƙoƙari, duk wani bayanai muke adana kwafi ɗin a wajenmu inda in mun muka miƙa wancan babban wajen aiki.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yanda nake kare kanku daga sauro ta hanyar shiga net. Idan ka shiga net ko kuma ka kunna maganin sauro, to ta hanyoyin muna maganin sauro. Sannan asali kuma abin da muke ƙoƙari muyi ta kawu, ta share ciyayi, share ruwa kwata ba ma bari ya taru saboda su ma wa'inna suna kawo sauro. Amma idan ka sare ciyayin da suke kusa da kai ba ka bari ruwa ya kwanta a inda kake, to nan za ka ga kana nesa nesa da sauro. Za ga sauro bai samu wajen zama a inda kake ba. Sannan ka shigo cikin ɗaki akwai magunguna da ake amfani da shi, da nafe shi da kuma net wanda ake shiga ciki to duk wa'innan ina yin amfani da su saboda kauce ma sauro. Abu yanda nake amfani da nake kauce ma sauro ke nan. Haka nake yi na kare kaina daga sauro.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh, duk wani abun da na san zai cutar da ni wajen samun rashin lafiya, na kan yi ƙoƙari na ga na kiyaye. Musamman inda zan zauna, idan naga wajen da datti, na kan yi ƙoƙari na ga na tsaftace shi. Sannan abin da za ka ci, shi ma na kan yi ƙoƙari na ga na tsaftace shi. Abin da zan sha, musamman ruwa, na kan yi ƙoƙari na ga daga ina ya fito, wane irin kalar ruwa ne. To, duk ahaka nake ƙoƙari na ga na kiyaye lafiyata. Sannan asali ma jikin mutum, jikina bana bari ya zauna da datti. Ko da aiki na je, ina dawowa zan yi ƙoƙari na ga na yi wanka, na tsaftace jikina. Kayan da zan sa, na gansa tsabtsaf. Inda zan zauna, inda zan kwanta, duka ina ƙoƙari na ga na tsaftace su. Saboda idan kana barin datti a wannan wajen, to za ka ga asali cututtuka ma suna kusa da kai. Shi yasa duk wani abun da nake, nake ga zai kawo min wata larura, wani cuta, to na kan yi ƙoƙari na kau da shi musamman ma a ce na datti.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, idan aiki ya yi yawa, na karaba ayyuka ga wasu mutanen. Musamman idan lokacin da aka ce ayyuka kala kala suna ɓullowa. To idan wasu ba su da wani aikin, to sai in sai in ba su aiki, sai in raba musu ayyuka. Kwarai sosai ina raba ayyuka ga wasu mutanen sosai ma. Saboda idan kace zakayi aiki kai kaɗai, baza ka iya ba. Dole wata rana zaka ba wani domin shi ma ya je ya yi. Shi yasa nake raba ayyuka. Ba wai don ko a ce aiki yayi kaɗan a hannun mutane ba a. Zaka duba ga wane irin aiki ne a hannunka, sai ka duba ga wane mutum ya kamata ka ba. To sai ka raba musu sai su je su ma su yi. Yau wanda nake raba ayuka kenan ga sauran mutane.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? A'a, jakan kunan mu ba mu da wata jakar kuɗi, saboda mukunɗin mu a aljihu yake. Kuɗin, kuɗin da za ka sa a aljihu ba wani kuɗi ba ne mai yawa, shi ya sa kawai za ka sa aljihu, wanda kuma su ke da yawa sai a ɗan ajiye su a banki. To nan, amma irin kamar wallet haka ana, an, ina amfani da mai ruwan ƙasa, ita nake amfani, shi ya sa. Amma ban cika amfani da wata jakar ajiye kuɗi ba, saboda ita jaka ta ajiye kuɗi, sai irin kuɗi manya masu yawa, su ake ajiye kuɗi a cikin jaka. Amma in ba haka ba, ba wani kuɗin da nake ajiyewa, sai irin ƙaramar wallet ɗin nan wadda ake kira cika kayan. To ita ma ba ko da yaushe nake amfani da ita ba. Saboda duk kuɗin da za ka ji an ce an sa su a cikin jaka to ba ƙananan kuɗi ba ne.

Kana iya tuƙin mota? Eh, na kan yi tuƙin mota sosai ma kuwa. Kiru suka mai baki. Na kan yi tuƙin mota sosai. Musamman ma irin manya manyan motocin na irin tireloli, yauwa irin su ma na fi tuƙawa. Saboda ni babban direba ne. Haƙaraman motar ma na kan tuƙa sosai. Amma na fi tuƙa manyan motoci wani sa'in. Saboda motocin kamfani na kan ɗauka da tuƙa har na kai suna wajen ma na daban. Hmm, ina tuƙin mota. Na iya tuƙin mota saboda idan na fisge mota da gudu, na kan kai ta wajen da ake suma kan lokaci sosai.

Kana son cin abincin titi? A'a, bana son cin abincin titi, saboda mafi yawancin abincin titi za ka same shi ba shi da tsafta. Shi ya sa na ke ƙaurace mai, saboda idan kana cin abincin titi, to za ka yi sauƙin kamuwa da cututtuka kala kala. Shi ya sa domin kiyaye lafiyarka da tsafta, sai ka kiyaye cin abincin hanya na kan titi. Musamman idan aka ce wasu zaga a titi suke, kuma ga kwata, ga wasu bola, wasu gashinan zaga masu saida abincin, duka gasunan ba wata tsaftar kirki. To shi ya sa dukan wa na ke ƙoƙarin na ga na ƙaurace ma irin wannan abincin. Shi ya sa bana cin abincin titi. Sai dai idan na je na samu inda akwai tsafta, to nan ne na ke ƙoƙari na ga na samu abin da zan ci. Amma idan har na je na ga titi, na ga abinci, ga abincin yanda yake, ko a ce bola ko kwata ko kuma wani abincin a ce ba ta da tsabta, to na kan ƙaurace ma irin wannan abincin.

Wana gudu na fanka kaka fi so? To, lambobin fankade akwai number one, akwai number two, akwai number three, akwai number four, akwai number five. To, akwai wadda za ka ga daga sama take farawa gudunta. Wacce za ka kuma number one ɗin ita ce mai gudu. Number two ita gudunta bai kai na number one ba. Number, number three ita ma gudunta bai kai na number two ba. Number four ita kuma gudunta bai kai na number three ba. Number five za ka ita gudunta bai kai na number four ba. To, amma wasu za ka ga number one ita ce ƙarama, number two babba, number three ta fi number two, number four ta fi number three, number five ita kuma ta fi number four. To, idan irin wadda take farawa daga ƙasa ne zuwa sama, to na fi san mats-na-matsakaiciya. Bana san mai gudu sosai. To, na fi san na sa number three in har gudunta ya fara daga number one ne. Amma idan gudunta ya fara daga number five, to na fi san na sa number two. Saboda za ka gudun ba shi da, ba shi da gudu sosai.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Eh, abu na farko da nake yi, na kan yi ƙoƙari na ga na guje abu mai sanyi. Saboda dama abu mai sanyi mafi yawanci shi yake kawo mura. Sannan na kan nemi takunkumin fuska na yi amfani da shi. Daga nan sai na nemi magani. Saboda idan na sha magani wani sa'in sai ka ga dandanan ta tafi. Amma wani sa'in idan na sha magani sai ka ga mura ta ƙaru, sai ka ga mura ta ci gaba da muzgunamun, sai ka ga na gwammace wani sa'in gomma wa a ce ba mu sha maganin ba. Amma abu na farko da nake yi idan na kamu da mura shine na ƙaurace ma abu mai sanyi. Duk inda iska take na kan yi ƙoƙari na ga na ƙaurace ma wajen, ko inda ƙura take to duk ina yi ƙoƙari na ga na ƙaurace ma wajen. Sannan kuma inda kamun fuska ta na kan yi ƙoƙari na ga na sa takunkumin fuska saboda kore ƙura da kuma iska mai ƙarfi wadda za ta shiga cikin hancinka kai tsaye.

Kana cin citta a abinci? Eh, nakan ci citta a abinci. Musamman ma lokacin da aka dafa abinci, to akan yi ƙoƙari a sa citta a cikin abincin. To ni hakanan ma ɗanya nakan ci citta saboda tana maganin sanyi, tana min maganin mura. Saboda citta ko mura nake yi, na kan yi ƙoƙari naga na tauna ta. Za ka ga idan ina tari na ci citta, za ka ga tarin ya tafi. Shi ya sa nake cin citta. Sannan a abinci, duk abincin da za a yi, ana yin ƙoƙari aga an sa citta a ciki. Saboda idan akwai citta a ciki, abincin zai yi ƙamshi, zai yi daɗi. Sannan kuma duk wasu ƙananan cututtuka irin na sanyi, mura da sauransu, za ka ga ba ka yawan kamuwa da su. Amma asai, amma wayanda ba sa amfani da citta, za ka ga duk irin wannan su mura sanyi za ka ga duk suna kama su. Amma kai idan kana ƙoƙari ka ci citta, to za ka ga kai wannan mura da sanyi za ka bai damunka. Shi ya sa nake amfani da citta a cikin abinci. Ko ba a cikin abinci ba ma, na kan yi ƙoƙari naga ina yin amfani da ita sosai. Ina yin amfani da citta a cikin abinci da ma ba a cikin abinci ba, duka ina amfani da ita.

Kujerun ka suna da daɗi? Eh, suna da daɗi sosai. Ga laushi, ga faɗi, ga tsayi. Duk yanda kake buƙatar kujera, kujeruna sun kai sosai. Dan manyan kujeru ne kuma suna da laushi, suna da girma sosai. Duk inda ka kalle su, za ka ga sun ba ka sha'awa ma. Hakanan kawai ba ma sai ka hau ba. Balantana kuma idan ka hau, duk abun da kake nema a jikin kujera to kujerar zakaga lalle ta kai. Saboda kujerun na alfarma ne, masu kyau ne sosai. Za ka ji laushi. Ba inda za ka ji wani abu na daban. Duk inda za ka ji, za ka ji kujerun akwai laushi, akwai daɗin hawa. Sannan za ka ga sun ɗan yi sama yanda ake buƙatar su. Ba kamar sauran kujeru ba wasu da za kaga, kana hawa kamar ka hau kan dutse ko kuma wani abun mai ƙarfi. To, ni kujeru na zaka gansu masu daɗin hawa ne. Gaskiya suna da daɗin hawa sosai.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina buƙatar ɗakina yayi haske, saboda ai ɗaki da haske shine, shi yasa ko da yaushe zaga ka ɗakina a buɗe take kuma ga ta goge manya-manya, ga fitilu ta ko'ina, ga wuta ko'ina. Ko da yaushe idan ka ga ɗaki zaka gan shi da haske tar, kaman farin wata. Shine. Ɗaki da haske ai shine ɗaki. Ba kaman sauran ɗakuna ba da zaka gan su wani ɗakin yayi duhu. To ni idan ɗaki ma yi duhu, duk zan ji na takura a ciki bana son shi. Amma idan akwai haske, to sai na ji daɗi a cikin ɗakin. Amma wani lokaci kaman da daddare idan za a kwanta, to duk wani haske na kanyi ƙoƙari na ga na kau da shi. Saboda ba kyau mutum ya riƙa kwana a cikin haske. Saboda akwai ma likitotin da suka ce masu kwana a cikin haske suna iya samun larura ta kansa. To kuma haka duk abin da aka ce za ka iya kamuwa da wani ciwo, to ya kamata kayi ƙoƙari duk yanda za ka iya ka ƙaƙiyaye Shi ya sa da daddare in zan kwanta na ke tau da haske a cikin ɗakin. Amma da rana haka da yamma ba lokacin bacci ba, to na kanyi ƙoƙari na ga ɗakin ya haskaka sosai saboda ina son haske.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar dubawa. Ta hanyar ganin an yi amfani da kayan aikin da ya kamata. Sabida idan ba ayi aiki da kayan aikin da yakamata ba, ba yanda za a yi, aiki yayi inganci. Abu na farko, ina dubawa naga yaya akayi aikin. Bayan na duba naga yaya aka yi aikin, tukunna sai naga dame aka yi amfani aka yi aikin. Sannan sai in duba waye yayi aikin. To duk irin wannan hanyoyin na kan bi, naga na tabbatar da aikin yayi kyau. Sabida shi aiki kakan yi shi ne lokacin da ake buƙata. Sannan kuma kana buƙatar kayi aiki mai inganci sabida gaba. To abu na farko da zaka tabbatar da cewa aikin yayi kyau, kaga musamman mu da muke aikin hannu, to zaka yi ƙoƙari kaga duk inda za a motsa shi, zaka ga ba ya rawa. To shine zaka ga aikinka yayi kyau. Amma idan ba haka ba, zaka ga aikin bai yi inganci sosai ba.

Kana fi son hawa matakala ko lifta? A'a, nakan yi amfani da lifta wani sa'in sannan wani sa'in nakan yi amfani da matakala. Amma matakala na fi yin amfani da ita idan wajen ba shi da nisa. Amma idan wajen yana da nisa, sai na yi amfani da lifta. Amma na fi son hawa matakala saboda idan kana hawa matakala za ka jijjiga jini, duk wani-- jijjiyoyin ka da wasu gaɓoɓin ka duk za su sake. Amma idan lifta ne ko da yaushe za ka ba wani motsa jiki kakeyi ba. Shi ya sa nake kokari naga na hau matakala saboda jijjiga jini yauwa. Amma lifta ita wannan idan wajen yana da nisa sosai ne kuma ina so na je akan lokaci, to sai naga na yi kokari na hau lifta. Amma idan ba haka ba to nakan je na bi matakala ne saboda na jijjiga jini da sauransu. Jijjiyoyi na duk su sake, gaɓoɓi na duk su-

Kuna sa uniform a wurin aiki? A'a, ba mu sa uniform a wurin aiki. Saboda aikin mu ba na uniform bane. Sai dai idan an ɗauke ka aikin kamfani, to shine za ka je ka sa uniform. Za su ba ka uniform din su da suke amfani da shi ka sa. Amma idan dankaran ka ne aka kira ka aiki ko kuma aikin shago za ka je, to ba wani uniform da za ku yi amfani da shi. Illa asali kayan ka na gida da kake amfani da shi ko kuma kayan aiki da ka ware domin yin aiki, to shine za ka, za ka yi amfani da shi. Amma ba wani uniform da aka ware aka ce wannan shine wanda za ku riƙa aiki da shi. Amma in ka je kamfani suka ɗauke ka aiki, to shine za su ware ma uniform su ce to ga shi ka yi aiki da shi. Amma idan ba haka ba, ba wani uniform da ake ware mana a wajen aiki ace ga shi wanda za mu riƙa amfani da shi.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki shine ba zan taɓa manta ba wani waje da muka gina wanda wannan wurin sai da aka yi mana kyaututtuka saboda mun yi abin da ya dace saboda hatta shi wanda ya sa a yi mai aikin da ya zo ya gani sai da ya yaba. Akwai abubuwa da yawa na nasarori da muka samu a aikin saboda babban nasara ce ma ka je ka yi aiki, aikin yayi kyau. Duk aikin da za mu yi muna yi ƙoƙari mu ga mun yi nasara mun yi abin da ya dace saboda tun da muke aiki ba mu taɓa samun wata matsala ba a ce aikin mu bai yi ba ko kuma za mu dawo daga baya mu canza ko kuma dai wata matsala ta samu wadda dole za a sa a soke aikin ko kuma wani abu na daban. Duk ayyukan da za muyi, alhamdu lillah, aikin yana tafiya yanda ya kamata muna samun nasara sosai a aiki.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Idan na fahimta kuna nufin tsirrai kamar irin 'ya'yan itatuwa da sauran dai abubuwa, haka ina shukawa saboda akwai wani ɗan waje mu da na ware wanda wannan iyakaci na shuke-shuke ne kawai. In ban da shuke-shuke ba, wani abun da ake yi a cikin shi. Ina shuke-shuke a cikin gida, ina shuka tsirrai da dai sauransu. Hadda irin fulawoyin nan wanda za ka ga suna ba da inuwa duka, ina kokari na ga na shuka su. Bama a cikin gida ba har irin ƙofar gida dinnan zaka akwai irin bishiyoyin da ake shukawa. To duk ina yin kokari na ga na shishuka su. Musamman a cikin gida akwai inda na ware na kan yi noma da irin wannan ƙanana abubuwa dai wanda dai basa tara waje ba. To na kan yi kokari na ga na shuka su a cikin gida.

Menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so baya wuce shinkafa da wake da mai da yaji. Amma ina son shinkafa saboda kaga ita shinkafa ana sarrafa ta tayi abubuwa kala daban daban. Shi ya sa nake son shinkafa. Amma shinkafa kaga akan yi tuwo da ita, akan yi waina. Sannan idan kaga dama shinkafan ma zaka yi jollof, za ka yi fara, za ka yi da miya. Sannan kuma in kana so ma har dambu za ka yi da shinkafa. Ga dai abubuwa nan da yawa, shi ya sa nake son shinkafa fiye da kowane irin abinci. Shi ya sa shinkafa da mai da yaji da wake duniya ne saboda suna da daɗi sosai. Ina son shinkafa fiye da sauran wasu abubuwa sosai saboda idan kana amfani da shinkafa za ka sarrafa ta, ka yi tuwo, ka yi dambu, ka yi waina. Duk gasunan dai in kana so ka yi jollof, in kana so ka yi mai da yaji, in kana so ka yi fara.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, ina zuwa kasuwa ne lokaci bayan lokaci. Saboda idan a rana ne ina so na fita, nakan je kasuwa da misalin ƙarfe tara da rabi. Lokacin ne nake zuwa kasuwa. Amma kuma ba kowace rana ba ce nake ƙoƙari na je kasuwa. Saboda kasuwar da nakan je ne, saboda ka aga mutum kwana biyu bai fito ba lokaci ba ko wani abu ba. Amma idan kana da aiki ma ba abin da zai kai ka kasuwa. Saboda daga gida da kun yi waya, to za ku je ku yi muhaɗa ne a wani waje sai ku tafi. Amma wani sa'in gidan kayan aikinku yana kasuwa ne, to shine yanzu malal wajibi sai kun je kasuwa kun ɗauka kun kai ko wuce. Amma ba kodayaushe nake fita kasuwa ba. Ina zuwa kasuwa ne idan ina da buƙatar sayen wani abu ko kuma idan na daɗe ban je kasuwa ba ina tafita aiki. To, lokacin da ban da aiki sai na je irin sau ɗaya, sau biyu na je a gaisa da mutane, mutane sancewa. Iallai kanan lafiya lau kuma kake. To, haka nake fita kasuwa.